Wane lokaci na shekara kaka fi so? Lokaci wanda na fi so na shekara shine lokacin bikin Sallah, saboda ina son wannan lokacin. Sannan kuma na kan so lokacin da a ce sanyi sanyi ba kuma sanyi sosai ba, ba kuma zafi sosai ba.

Ana karanta jarida? Eh, ina karanta jarida. Saboda a jarida ne nake samun labarai wanda nake so. Irin kamar labaran duniya, da kuma labaran siyasa, da kuma labarai na yau da kullum. Sabo-saboda haka nake karanta jarida. Saboda idan kana karanta jarida zaka riƙa samu ilmantarwa, da kuma nishadantarwa, da kuma abin mamaki.

Me kake ji ranar biyan albashi? Gaskiya nakan ji daɗi sosai. Ranar da aka ce ga shi yau za a ba da albashi. Saboda idan ka karanta ma sunan za ka ji an ce albashi abu ne kamar bashi ka biyo. To ranar da za a biya ka, to ranar za ka ji daɗi sosai.

Kana sanya safa kullum? A'a, ba kullum nake sa safa ba, ba ko da yaushe ba. Amma nakan sa safa ne lokacin da aka ce lokacin sanyi. To shine ma nake sanya safa. Amma ba ko da yaushe nake sa safa ba.

Kana son abinci mai yaji? A'a, bana son abinci mai yaji, saboda abinci mai yaji ya kan ta da ulcer. To ni kuma ina da ulcer shiyasa bana son abinci mai yaji. Idan abin ce fiya yaji ma gaskiya bana amfani dashi.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh, ina biyan kuɗi ta waya. Saboda idan na sayi abu ma, to ta waya nake ƙoƙari na gana biya. Shi ya sa nake amfani da waya wadda take da netwok sosai. Saboda wajen biya kar na samu matsala.

Kana sanya agogo a hannu? Eh nakan sanya agogo lokaci zuwa lokaci amma ba ko da yaushe nake sanya agogo ba. Saboda idan nasa agogo ya daɗe ma hannun damuna yake yi. Amma ina sanya agogo kamar lokacin sha'ani ko bukuwa ko a kowane abu dai haka. Amma haka nan ma na kan sa agogo amma dai ba ko da yaushe za ka gani da agogo ba.

Wane launi idanunka suke? To idanuna gasu nan su ba farare ba su ba ja ja ye ba, amma dai akan fisa su ma a cikin farare amma ba kal ba amma idanuna ba ja ja ye ba ne gaske.

Yaya ya unguwarku take? Unguwarmu tana nan, ita ba local unguwa ba ita kuma ba birni ba, amma dai a cikin birni muke amma ba wa irin gine ginen nan bane masu tsada masu kyau a cikin unguwarmu.

Yaya kake son dafa ƙwai? Ina son dafa ƙwai ta hanyar idan na zuwa ruwa ya fara tafasa sai in sa ƙwai. Ba wai na sa da ruwa da ƙwai a lokaci ɗaya ba. A'a, idan ruwan ya fara zafi sai in sa ƙwai a ciki, to sai ya dafa mun ƙwai sosai.

Yaushe kake fara aiki kullum? Ina fara aiki kullum da misalin ƙarfe tara. To, da wannan lokacin ne nake fara aiki. Kullum ƙarfe tara na kan yi ƙoƙari na ga na fara aiki saboda na tashi a kan lokacin da ya dace.

Ina kake ajiye makullenku? To ina ajiye makullai ne a cikin wardrobe cikin durowa. Fis ka'annane nake ajiye makullai saboda gan nazo nema nagasunɓace. Amma idan na san ga inda dama nake ajiyewa, to duk wanda na tashi nema zan je in nemi shi.

Yaya kake yanke shawara a aiki? To yanda nake yanke shawara a aiki shine ta hanyar tuntuba abokan aiki na. Saboda duk wanda ka tuntuɓa ka nemi shawarar shi, to idan aka haɗa aka bada shawara sai ka ga wacce ta tafi inganci to sai ka ɗauke ta sai ka yanke shawara amma ba ka ga bankan ka ba kai kaɗai kawai.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Tahanyar da muke sadarwa ita ce ta hanyar waya ko kuma ta hanyar saƙo. Ko ka kira mutum a waya ko ka aika mai da saƙo ko kuma idan yana kusa da kai ne sai ka mai magana ta hanyar da zai fahimci abin da kake nufi.

Kana ci da cokali ko da hannu? A'a, ina ci da cokali ne saboda idan kana ci da hannu wani sa'in za ka ga akwai dattin da ya maƙale ma a hannu, sai ka je ka ci datti. Shi ya sa nake ƙoƙari na ga na ci da cokali.

Yaya kake jurewa zafi? To na kan yi ƙoƙari na jure ma zafi ta hanyar na ga na samu abin fifita, na fifita. To ta hanyar nake ƙoƙari na ga na jure ma zafi sannan kuma ko in samu na yi wanka ko kuma a lokacin da zafi ya dame ni ko kuma na samu wajen dai mai iska. Amma gaskiya jure ma zafi ban cika jure mai sosai ba.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? To sabulun da nake amfani da shi, shine Siri. Sunan wani sabulu ne wanda nake amfani da shi. Siri sunan shi saboda yana da kyau sosai, yana gyara fata, yana ƙara lafiyar jiki. Shi yasa nake amfani da shi.

Me kake yi don kiyaye lafiya? To ina kiyaye lafiya ta ne ta hanyar da a tsabtata jiki, tsabtata abinci, tsabtata abin sha duk wani abun da zan yi amfani da shi nake ƙoƙari naga na tsabtace shi. Toh ta hanyar nake ƙoƙari naga na kiyaye lafiya.

Kana cin citta a abinci? Eh, ina yin amfani da citta idan aka sa a abinci. Hakanan ma idan ina tari ko mura nakan yi ƙoƙari naga naci citta, ya sa ko da abinci aka sata bata damuna.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? To, lokacin da nake jin damuwa, na kan yi ƙoƙari na samu mara kai na nishaɗi. Na haifi ma da kaina a farin ciki, shi ya sa ba na bari damuwa ta yi mun yawa. Idan na ga damuwa ta dame ni, to duk wani abu da zai sa ni farin ciki, nishaɗi to na kan yi ƙoƙari na ganashi.

Kana fi son kayan zaki ko gishiri? Gaskiya bana son abun da ya yi gishiri sosai. Na fi son abu dai mai ɗan zaki. Saboda gishirin nan yakan haifar da illa. Shi yasa wani sa'in ma ko abinci za a yi ba a fiye sa gishiri ba a cike gaskiya.

Menene abincin da kuka fi so? To abincin da na fi so gaskiya shine abinci irin shinkafa da wake da mai da yajin nan. Gaskiya suna irin abubuwan da na fi so. Gaskiya ina son wannan abincin sosai.

Kana lulleɓe da bargo? Eh, yana lulleɓe da bargo musamman ma a cikin lokacin sanyi. Sam, wani lokacin da muke ciki na sanyi, to nakan yi ƙoƙari na gan lulleɓe da bargo. Shi ne zai sa ma jikinka ya yi zafi, ba zai bari sanyi ya dame ka ba.

Kana iya tsalle igiya? Eh, ina iya wa. Saboda akwai irin wannan abun da ake jujjuya wa mutum yana tsalle. To, da na kan yi sosai, na kan yi sosai gaskiya. Na iya shi sosai, na kan iya tsallakewa.

Kana iya duba lambar QR? Gaskiya bana duba lambar QR saboda an ce akwai application da ake amfani da shi. Ni kumaban da application, shi yasa ba ma na duba. Ma balantana ma na ba kai na wahala, don ban ma san yadda ake aduba ba.

Kana samun horo a wurin aiki? Eh nakan samu horo a wajen aiki, saboda idan aka kawo sabon abu to akan yi ƙoƙari a koya mana. To in irin wannan horon ne gaskiya nakan samu horo, amma wani kuma horo ne daban wanda in kai laifi a gaskiya mu ba a mana wannan.

Kana raba abincin ku da mutane? Eh, nakan raba abinci da mutane, saboda idan ka ba da abin da ka ba da shi ne naka, wanda ka ci kuma an ce ka shi ne. To shiyasa nake badawa ga mutane, saboda duk abin da ka ba da, to za ka samu lada mai yawa musamman ma ciyarwa.

Kana cin tafarnuwa? Eh, ina cin tafarnuwa. Hakanan ma nakan tattauna ta na haɗiye wani sa'in kuma a sa ta a abinci. To ni tafarnuwa ma har a shayi ma ana dafa mun ita. Gaskiya ina amfani da tafarnuwa sosai. Na yi amfani da ita.

Yaya kake gina dangantaka da kasuwanci? To ina gina dangantaka da kasuwanci ne da abokan cinikina ta hanyar kyautatawa, tallata hajata da kuma ba su abin da suke so. Ina kuma kyautata wa duk wanda ya zo siyan kaya.

Wane launi labulenku suke? To labulenmu suna nan dark brown. Brown ne mai duhu sosai haka labulenmu suke. Gaskiya, su ne labulen da muke amfani da su, wanda sukayi duhu sosai. Ruwan ƙasa mai duhu sosai, su ne labulenmu.

Kana fi son zama a kujera ko a tabarma? Na fi son zama a taba- a kujera saboda tabarma ta yi ƙasa da yawa. Saboda ina son in na zauna ƙafafuwa na su ɗan tashi sai in sai in zauna daidai.

Yaya, yaya dangantakarku da maƙwabta take? Dangantakarmu da maƙwabta tana nan lafiya kalau. Muna da alaƙa mai kyau, gaskiya muna zaman lafiya sosai. Ba ma da hayaniya, ba mu da matsala tsakanin mu da maƙwabta.

Kana da manufa na wata-wata? Eh, ina da manufofi na wata-wata saboda duk wata nakan yi ƙoƙari naga nayi wani abu mai muhimmanci musamman wajen budjet da kuma inganta wasu abubuwana.

Sau nawa kake yanke farce? Ina yanke farce wani sa'in sau huɗu a wata, duk sati sati ina yanke farce wani sa'in kuma duk irin bayan kwana goma.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Ina magana da abokan ciniki ne ta hanyar mutuntawa da kwantar da hankali sannan da rashin yin fada.

Sau nawa kake kallon madubi? Ina kallon madubi sau dayawa, don ba adadi ma kalla mukull--madubin da nake yi. Shi ya sa nake da madubi kala kala harda na aljihu ma ina da shi.

Wane kafofin yada labarai kake amfani da su? Ina amfani da kafofin yada labarai kamar gidan rediyo, gidan talabijin, jarida sai kuma social media. To wa yannan sune kafofin yada labarai da nake amfani da su.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Eh ina son ɗakina yayi haski. Shi yasa nake kunna fitila.

Kana da dabbar gida? Eh, ina da dabbar gida kamar akuya, tunkiya, rago ina da shi saboda kiwo yana da amfani.

Me kake yi da ragowar abinci? Eh, ina ragowa abinci, nakan ba mabukata saboda idan akayi abinci yawa to raguwar ta karage sai a bawa wanda bashi da shi. Abin da nake yi ke nan da abinci, ragowar abinci.

Menene kake son canza a wajen aiki? Abinda nake son na canza a wurin aiki shine kayan aiki, kamar karanki, fegi sannan kuma da fincis.

Kana cire takalma a gida? Eh, ina cire takalma a gida. Musamman idan zan shiga ɗaki to nakan yi ƙoƙari na ga na cire takalma na in ko in zan hau gado ko in zan hau kujera. Gaskiya nakan cire takalma.